Nakan gaida mutane cikin ladabi da girmamawa. Duk wani wanda na haɗu dashi ko kuma ya girme ni, nakan gaisa na gaida shi cikin ladabi da girmamawa. Na?

Ina iya gabatar da rahoto ta abubuwa da yawa, waƴan da idan sun faru misali, akan samu gobara a unguwa. Nakan gabatar da rahoto wa ƴan kwana-kwana domin kawo ɗauki wannan wuri da al'amari ya faru ko kuma samun rikici wa al'umma ko wani abu. Mukan kira jami'ai na ƴan sanda ko na farin kaya domin zuwa su kawo agaji a yankin.

Nakan tafi kasuwanci a kasuwannin da ke kusa da ni misali. Nakan je kasuwa duk ranar Juma'a ko kuma ranar Talata. Nakan je ranar litinin ma sannan ina hallata ma ranar laraba domin gabatar da kasuwanci na.

Nakan yi amfani da hanyoyi na zamani wajen koyan abubuwa domin sauƙaƙewa. Nakan yi amfani da manyan shafukan sada zumunta, ko kuma nakan yi amfani da ChatGPT wajen sauƙaƙa wasu abubuwa waɗanda suka shige min duhu.

Nafarko dai mahaifa na su ke ba ni ƙwarin gwiwa a dukkan wasu abubuwa da nake aikatawa, sannan su ke koyar da ni duk wani abu da zanyi, sannan su nuna min hanyoyi da zan bi domin cimma muradu na rayuwa.

Eh, nakan ci citta a abinci da dama saboda ina ƙaunar ƙanshin ta sosai kuma idan ina cin ta ina samun farin ciki sosai. Nakan sa citta a abinci kala-kala da dama musamman a cikin shayi da sauran wasu abubuwa na ci na.

A'a a gaskiya banida irin wannan manufa. Saboda kome zan yi, na fi son in yi shi ne sannu a hankali. Ina bin komai a tsari, a natse, kasancewar bana son abu na gaggawa ko abun da yake wuta wuta.

Eh na kallaɓa da bargo sosai ma kuwa, kasancewar duk sanda zan kwanta sai na samu mayafi na rufe jikina. Domin na fi jin daɗin kwanciya a irin wannan yanayi, ban fiye san na zauna a kwanciya haka nan ba sai na sa bargo na lulluɓe jikina gabaki ɗaya.

Eh to wayata na cika ajiya ƙwarai da gaske saboda ina amfani da manhaja zamani, babbar waya ta android, wadda take da fasaha mai kyau, wadda take da tsari na ajiye ajiye da suka birgeni sosai.

Eh, wasu lokuta nakan samu lokaci ni kaɗai na zauna nake ɗaga kaina sama ina kallon taurari saboda suna ɗebe min ke wa, suna samin farin ciki da nishaɗi sosai. Ina kuma son haka, ina farin ciki da haka.

Ina da tsare tsare dayawa a lokuta da dama. Nakan tsara abubuwana na musamman a lokacin da yake ban cika samun kwaranniya ko uzuri da zai shigo cikin lamura na ba nakan bari sai bani da komai ko kuma lokacin da nake naɗe sannan na gudanar da wa'inan da uzururruka nawa.

Nakan buko mai a tsare a rayuwata, musamman ma a wajen tsara abubuwan da suka shafi kuɗi na shiga ko kuma waɗanda zan fitar. Nakan duba menayi a rana, nawa nake kashewa a rana, sannan nawa nake fitarwa, sannan nakan fitar da komai ne a tsari bisa yadda na tsara shi.

Nakan nemi izinin hutu a lokuta da dama ko kuma lokuta mabambanta. Lokacin da yake zamanto cewa ina da wani uzuri ko kuma ina da gajiya sosai, nakan nemi hutu domin ƙwaƙwalwata ta samu hutu ta kuma samu damar yin tunani da gudanar da ayyukan da suka dace.

Zai yi wahala na iya tantancewa ko kuma na iya ƙayyade adadin yawan kiran da ake min a wajen aiki, saboda a duk lokacin da ake buƙata ta ko kuma ake buƙatar a ganni a kan kira woni. Domin nazo, hakan zai kasance min abu mai wahala wajen bayyana yadda ake kirana.

A gaskiya na fi son shinkafa sama da tuwo saboda na fi ta'ammali da ita sosai kuma na fi cin ta kasancewar ba ta damu na sosai idan ina ci. Saɓanin tuwo.